Eh abubuwan da suke sa ni dariya, abubuwa ne kaman misali, an yi wani abun da ya ba ni nishaɗi haka. To kalman wannan abun abune wanda ma ya kamata ace mutum yayi dariya saboda me jin daɗin wannan abun da aka yi a gaban shi ko kuma yake kallo a waya ko kuma da yake kallo a wani guri. Wannan abun ne wanda ya kasance yana yin nishaɗantar da mutane. To wannan kalan abun yana sa da yawa daga cikin mutane, yana sa su dariya. Sannan kuma wani lokacin kyauta ne za a ba ka ko kuma wani abu ne za a ma wanda abune, abune wanda abune mai kyau sosai wanda kuma abune wanda zai birge ka sosai wanda zaka ji daɗin shi. To wannan dalilin ma yana iya sa mutum yayi dariya saboda me? Saboda farin cikin da yake cikin ranshi. Wannan yin dariya shine zai iya nuna ma da farin cikin da yake cikin ran mutum saboda me? Saboda wannan abun da ka mai ba zai iya ɓoye wannan dariyar nashi ba. Saboda wani lokacin ma sanda mutum zai yi dariya ma ba zai sani ba saboda me? Farin ciki ne kawai wanda yake ciki.